Eh nakan yi tafiya cikin sauri da tsanaki saboda halin yanzu ni matashi ne mai jini a jika. Saboda haka tafiya da rashin sauri ba nawa bane. Nakan yi tafiya cikin sauri da kuzari a matsayina na matashi. Saman da nake a shekarun da ya kamata na zama mai sauri da kuma kuzari cikin dukkanin lamurana.

Eh, a kullum nakan kwana a ciki. Sabida kare kaina na daga, eh, tsaro da kuma ababen cutarwa, kamar macizai, kunamai da dai sauransu. Wanda kwana a ciki ne zai baka damar samun cikakken tsaro da kuma kare kai daga cutawa na ababen cutarwa da kuma yanayi musamman na sanyi ko hunturu wanda ka iya jawo rashin lafiya ga jiki gaba ɗaya.

Eh, nakan yi karatu kafin na kwanta sabida daddare lokaci ne da yake da natsuwa da kuma shuru wanda lokaci ne mafi kyau na yin karatu. Musamman da yake ni ɗalibi ne na jami'a, karatu ya zama wajibi a gareni sabida a ko da yaushe za ka iya ba ka sakamakon gwaji a makaranta da dai sauransu wanda karatu yakan taimaka kwarai da gaske wajen samun sakamako mai kyau idan jarabawa yazo.

Eh, lokacin da babu wutar lantarki, na kan yi amfani da shi na kunna fitilar kandil na yi karatu ƙwarai da gaske. Kafin dawowar wutar lantarki sai na ci gaba da sauran lamurana yau da kullum. Ɗaukewar wutar lantarki ya kam bani dama sosai wajen yin karatu ƙwaye da gaske. Wanda hakan kan taimaka wajen samun sakamako mai kyau idan aka sake sakamakon jarabawa a makaranta. Domin ɗauke wutar lantarki ya kan bani daman dama da samun sarari wajen yin karatu cikin natsuwa.

Eh, muna da fanka a rufin ɗaki. Domin fanka yana da matukar muhimmanci a rufin ɗaki bisa ga dalilai na yanayi na zafi da dai tsawonsu, wanda ya kan taimaka ƙwarai da gaske wajen sanyaya ɗaki idan akwai wutar lantarki. Wanda hakan kan taimaka ga lafiya da kuma samun nutsuwa a matsayin mu na 'yan adam. Domin tsananin zafin rana kan haifar da cututtuka da kuma rashin kwanciyar hankali. Cututtuka kamar hawan jini, ciwon zuciya da dai sauransu, wanda kan iya zama illa ga rayuwar ɗan adam.

Eh, labulen mu yana da launi ne na ja da kore. Domin launukan suna da matukar kyau da jan hankali shiyasa muka yi amfani da su. Launuka ne da kan ƙayatar da ɗaki da dai tsawonsu wanda kan sa ɗaki ya zama ƙayatarce. Idan muka yi baƙi su kan ga a wajen mu a tsaftace da kuma cikin launi mai jan hankali.

A gaskiya nakan share ɗakina aƙalla sau uku a wuni domin tabbatar da tsaftan ɗaki a koda yaushe. Domin tsafta yana da matukar muhimmanci wajen kare lafiya da kuma kiyaye faruwan, eh, hatsari ko kuma abunda zai cutar da lafiya na jiki. Share ɗaki a koda yaushe yakan bada daman rage ƙura da kuma tabbatar da rashin sauro da ƙudaje da sauran abubuwa da kan iya zama illa ga lafiyar ɗan adam. Wanda a tsari na kiyaye lafiya akwai ka tabbatar da tsaftan muhalli a koda yaushe. Wanda nakan yi ƙoƙari na tabbatar da haka a kullum.

A gaskiya a ko kullum, a ko da yaushe kuma a ko ina, ina son zama kusa da taga. Domin ni mutum ne wanda ba na son numfashi da yawa kusa da ni, amma zama kusa da taga zai baka damar samun shaƙar iska mai kyau daga waje. Wanda hakan kan taimaka ga lafiya da kuma rage haɗarin, ha-haɗarin cututtuka na numfashi. Zama kusa da taga yakan bani daman kallon duk inda nake ta waje da kuma shaƙar iska mai kyau da kuma tsabta daga waje. Wanda idan mutum yana da cuta da ya shafi numfashi zai rage masa illar kamuwa ko hatsarin sa.

Eh, a gaskiya inajin tsoron kwari. Musamman kwari mai duhu mai cike da ƙwazazzafai da kuma kashe kwari dade bishiyu da sauransu. Idan kwari ya kasance da duhu, abubuwan cutarwa sukan ɓuya a ciki wanda kan iya cutar da ɗan adam ƙwarai da gaske. Domin duk kwarin dake da duhu ya kan haifar da gida ga macizai, kunamai dadai sauran dabbobi masu ɓuya a cikin duhu. Wanda rashin tsoron kwari mai duhu, kan iya zama haɗari ƙwarai ga gaske ga lafiya ko waye na ɗan adam. Ina matukar jin tsoron kwari amma mai duhu. Idan kwari ya kasance mara duhu nakan iya ƙoƙari nabi wajen da kuma sa rashin tsoronsa a cikin zuciyata.

Aƙalla a wurin ina iya amfani da wayo waya na na tsawon sa'o'i goma sha biyar a kullum domin ni mutum ne mai matuƙar amfani da waya. Nakan yi amfani da shi domin gudanar da lamuran karatu, kasuwanci da kuma harkoki na yau da kullum. Waya na da matuƙar tasiri a rayuwa na a ko da yaushe kuma nakan yi amfani da shi ƙwarai da gaske domin zamani ya zo mana da komai a waya. Kasuwanci, karatu, harkoki na yau da kullum, yanar gizo da dai sauransu wanda kan taimaka mana cike lamuranmu na yau da kullum na rayuwar mu. Amfani da waya yana da matuƙar alfanun ƙwarai da gaske musamman a rayuwar matashi.

A gaskiya kallon wasannin barkwanci yakan sa ni na yi dariya kwarai da gaske. Domin ni mutum ne mai son wasannin barkwanci musamman na Hausa na kaniwood da ake gabatarwa. Eh, kallon wasannin barkwanci yakan sa ni dariya kwarai da gaske, bisa ga irin yadda suke ƙoƙari wajen nishaɗantar da al'umma, faɗakarwa da kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma a koyaushe. Wanda hakan ba ƙaramin namijin ƙoƙari bane wajen sadaukarwa ga al'umma. Eh, kallon wasannin barkwanci na Hausa yakan nishaɗantar da ni kwarai, wanda yakan sa ni annashuwa da farin ciki hakullum idan ina kallonsu.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci yayi domin idan aiki yayi yawa nakan yi aiki bayan lokacin ta shi yayi. Kuma wataran akwai za i iya a biya ka domin inka ƙara lokutan aikin ka. Duka na kan yi domin ni matashi ne mai neman nakayi da kuma buruka da yawa. Sabida haka kuɗaɗe da yawa suna da bukatan su shigo domin cika wa'yannan burukan. Domin ka kasance matashi mai buruka da yawa yana da matuƙar tasiri da kuma alfanu a rayuwan ka na matashi. Domin yakan baka daman sanin me ka fuskanta a rayuwa.

Yana jagoranci mutane cikin haƙuri, kau da kai, natsuwa da kuma tausa salafulsa a koyaushe. Domin jagorancin mutane yana da buƙatar ka zama nagartacce, mai kyawawan dabiyu da halaye. Domin jagorancin al'umma yana da matukar nauyin gaske, musamman idan ya kasance al'ummar da ya ƙunshi mutane daga wurare daban-daban. Akan samu rashin fahimta na juna, amma haƙuri da kawar da kai da natsuwa sukan taimaka ƙwarai da gaske wajen jagoranci cikin nasara da kuma nagarta da ya kamata ya zama abin koyi ga na baya. Wanda hakan ba ƙaraman nasara ba ce a waje.

A gaskiya ni na fi son zama akan tsayuwa domin a halin yanzu ba zan iya tsayuwa ba bisa ga lalura na ciwon kafa wanda idan na tsaya na wasu mintuna, ƙafar ya kan yi ciwo ƙarai daga siye. Saboda haka na fi son zama akan tsayuwa a kullum.

Eh, ƙware da gaske ina duban kalanda a kullum domin sanin kwanan wata da kuma shirya dukkanin jadawalin, eh, ayyuka da na shirya a cikin wannan wata da kuma wannan shekara. Duba kalanda a kullum yakan ba ni daman sanin irin nasarori da kuma cigaban da nake samu a cikin lamura na, na yau da kullum, musamman daga farkon wannan shekarar zuwa ƙarshe da kuma farkon wata zuwa ƙarshensa. Wanda hakan kan taimaka ƙwarai da gaske wajen auna adadin nasarori da kuma cigaban da aka samu. Wanda duba kalanda ne ke iya bada wannan dama wadda za a yi wannan nazarin a ko da yaushe.

Da yamma kafin na kwanta, da misalin ƙarfe takwas na kan ci abincin dare. Bayan haka sai ta zo ta duba na wataran nayi karatu. Wataran kuma na kunna wayana na haukan shafukan yanar gizo na zamani. Zuwa da misalin ƙarfe goma na dare, suna yi ƙoƙari na gace wa nai karatun Alqurani, daga bisani saina samu na kwanta.

Burin mu a aiki kullum shine samun gagarumin nasara da ci gaba mai dorewa a cikin ayyukanmu. Wanda hakan kan kara mana karfin gwiwa ya bamu kaibi wajan gabatar da ayyukan mu cikin hazaka da nasawoyi masu yawa. Samun gagarumin nasara da daya daga ginshiƙin da kuma buri na aiki da muke da shi. A ko da yaushe, nasara muna fatan da kasance ta muce da kuma samun ci gaba da dawamamme mai ɗorewa acikin lamuran mu.

Eh, a gaskiya a kullum nakan yi amfani da matashin wuya. Domin rashin amfani da matashin wuya yakan jawo mini ciwon wuya. Wuya na yayi ta ciwo, amma idan na yi amfani da matashin wuya wajen kwanciya yakan taimaka ƙwarai da gaske wanda yakan kiyaye ni daga eh samun ciwon wuya. Wanda hakan ya zama mini al'ada da kuma abu na yau da kullum wanda ko da yaushe zan kwanta sai da matashin wuya.

Ako da yaushe aƙalla nakan duba saƙonni a wajan aiki, aƙalla sau ashirin zuwa sau talatin domin aiyukanmu na zamani ne da suka shafi saƙonni ta kwana da kuma saƙonni ta email da kuma saƙonni ta WhatsApp. Wanda duba saƙonni na ɗaya daga ginshiikin aiyukan mu a kodayaushe. Domin idan ba ka yawan duba saƙonni, wasu batutuwa da kuma wasu muhimman saƙonni kan iya wuce mu. Wanda hakan zai zama mana komabaya a wajen aiki. Sabida haka duba saƙonni aƙalla su ashirin zuwa talatin a rana yakan taimaka mana ƙware da gaske mu ƙasance cikin shiri da kuma gagarumin yanayi da bada gudummawa yadda ya kamata.

Eh, kwarai da gaske. Ina jin kukan zakaru da safe. Ramin kukan zakara da safe kan kasance ɗaya daga cikin abubuwan da kan tazita daga bacci musamman a ranakun ƙarshen mako. Kukan zakaru yakan sanar da mutum cewan safiya yayi wanda hakan zai baka daman shiryawa ka ji abubuwan da zai kamata a cikin wannan rana. Wanda hakan kan ba daga rawanin gudummawa wajen tabbatar haka.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa shine bawa kowanne lokacinsa da kuma muhimmancinsa. Aiki nakan ba shi lokacinsa na aiki da kuma muhimmancinsa na aiki. Rayuwa na yau da kullum nakan ba shi nashin muhimmanci, musamman kamar halartan bukukuwa, ziyarce ziyarce, haɗin suna, fati da dai sauransu. Nakan yi ƙoƙari na daidaita su wajen tafiya ƙafa da ƙafa. Wanda hakan kan taimaka ƙwarai. Ko wanne da na shi hurumin, ba tare da na cudanya su yadda dai zai ƙware ɗaya ba. To amma bawa kowanne nashi lokacin daban yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen samun nasarori cikin dukkan lamurana na rayuwa. Wanda hakan ya bani gagarumin nasara ƙwarai da gaske.

A koda yaushe nakan ba wa almajirai ne raguwar abinci na domin a matsayin sadaka. Wanda hakan kante maka ƙwarai da gaske wajen rage asarori da bala'o'i da suka tangari ne. Ba wa almajirai sadaka ya zama ɗabi'a ta idan na abinci ya zama ragowa, domin sai naga kaman rashin imani ne raguwar abinci na zuɓar da shi. Alhali gam buƙata na suna da buƙata ƙwarai da gaske. Sabida haka nakan neme su na basu raguwar abinci a matsayin sadaka, tare da fatan su min addu'a Allah ya cigaba da bani nasarori da kuma ƙara buɗamin kwalwa na cikin dukkan lamura na da na aiki da kuma karatu a koda yaushe.

A gaskiya nakan ci abincin rana da misalin ƙarfe ɗaya na rana domin a lokacin shine lokaci da na ga fi dacewa da na ci abinci rana bayan karyawa da misalin ƙarfe bakwai ko takwas na safiya. Da misalin ƙarfe na daya bayan na ci abinci nakan gabatar da sallah sai na kuma koma bakin aiki wanda hakan kan bani karfin gwiwa cewa na gabatar da sallah kuma na ci abinci wanda zan gabatar da aiki ta cikin natsuwa da kwanciya hankali mai ɗorewa.

Eh a gaskiya ina raba abinci na da mutane domin na fi son na ci abinci ne kaɗai. Ba na buƙatar na ci da mutane. Domin ci kai kaɗai ya fi domin kiyaye lafiya da tsafta na jiki da kuma na muhalli. Domin idan kai kaɗai kake cin abinci ya fi baka daman ka ci cikin natsuwa da ƙwanciyan hankali ba tare da wani ya dame ka ba.

Eh muna saka inifom a wajen aiki domin bambance tsakanin ma'aikata da ke kowane muhalli ko bambance ma'aikata tsakanin mahallansu. Inifom a wajen aiki yakan bayyana kowane ma'aikaci da bangarensu wanda hakan kan taimaka ƙwarai da gaske wajen gudanuwar aiki cikin fahimtar juna da kuma bin tsar doka da tsari yadda ya kamata a kullum. Wanda yakan bada gagarumi nasara da cigaba wajen gudanar da ayyuka a yau da kullum.

Jadawalin aikin mu jadawali uku ne. Akwai masu aikin safiya, akwai na rana, akwai kuma na dare. Eh, dole mutum ya kasance ya daina daga cikin wannan jadawalin wanda a duk sati akan canja. Idan wannan satin ka yi na safiya to wani sati za ka yi na rana, sati na sama kuma za ka gudanar da aiki na dare. Wanda wannan canje-canjen yakan jawo ma'aikata su cudanya juna, a samu fahimtar juna da kuma zaman lafiya da maslaha mai ɗorewa tsakanin su a kullum. Domin ciyar da wajen aiki gaba zuwa mataki na ƙololuwa cikin nasa da samun ci gaba mai ƙware da gaske.

A gaskiya na fi son cin abinci da cokali. Domin ya fi bani damar cin abinci cikin natsuwa da kwanciyan hankali a ko da yaushe. Domin ci da hannu gaskiya ma ya bani natsuwa da gamsarwa yadda ya kamata a gaskiya.

Kowane ƙarshen mako lokaci ne na hutu da hutawa. Domin ka bar hayaniyar wuraren aiki ka samu lokaci ka huta da ɗan ka samu halartan ɗaurin aure da kuma ziyarce ziyarce na ƴan uwa da abokan arziki, domin sada zumunci da kuma samun kyakkyawan alaƙa da zumunci mai ɗorewa. Ƙarshen mako yakan bani dama na samu na duba nasaroi da na cimma a wannan mako, domin sake ƙa'imi wajen fuskantar burukana da kuma nasaroi da na saka a gaba.

Wurin aikin mu wurin aiki ne da yake cike da matasa, maza da mata masu jini a jika da ke gudanar da aikin kamfani cikin ƙwayan gwiwa da kuma fatan gina gobensu. Wanda ma'aikata ce da ke ƙarfafawa matasa gwiwa wajen neman nakansu a koda da yaushe, domin tabbatar da zaman lafiya da cigaba mai ɗorewa a cikin al'umma. Domin idan matashi ba shi da sana'an yi, hakan kan iya zama illa babba da barazana ga al'umma, wanda kan iya samarwa tasgaro cikin lamura na tsaro da ya shafi al'umma baki ɗaya.

A gaskiya na fi son na'urar sanyaya ɗaki na AC akan fanka. Domin shi AC yakan sanyaya ɗaki matuƙa, gaya musamman a lokacin zafi da jiki yakan ɗauɗumi da kuma haifar da cututtuka musamman na ciwon zuciya da hawan jini. Amma shi fanka yakan yi sanyaya ɗaki amma ba kamar AC ba. Don AC ana amfani da shi yawanci musamman ofisoshi, otal-otal da bankuna domin sanyaya wuri mai ɗaukan jama'a da yawa. Kuma yafi daɗin amfani a yau da kullum. Shi yasa na fi son na'urar sanyaya ɗaki na AC fiye da fanka a koda yaushe.

Nakan ajiye makullai na hakki holda da na saya musamman, da kuma akwai inda na buga kusa a gishin bango. Nakan rataye makullai na a wajen, yadda a ko da yaushe idan na tashi nakan ɗauka. Idan na dawo daga wurin aiki ko na fita anguwa, na sai na mayar dashi. Hannun nake yawan ajiye makullai na.

A gaskiya a kullum na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Domin wasan ƙwallon ƙafa shine wasa da ya fi ƙayatar da ni kuma ya fi ba ni sha'awa. Domin a kullum na kan yi ƙoƙari na ga cewa na buga da abokaina da mu ka tashi tare. Wasan ƙwallon ƙafa yakan ba ni nishaɗi ƙwarai da gaske shiyasa nake son yin sa a kullum.

Toh, na kan wanke tufafi bila adadi. Ba ni da takaimaiman adadin lokaci da na ke wanke tufafi. Amma na sani in na saka tufafi sau ɗaya sau biyu sai na kan wanke shi. In ya so daga baya na sake maimaita shi domin tabbatar da tsafta na jiki, domin kare lafiya da kuma rigaƙafi domin cututtuka da kan yaɗu a bisa dattina sutura ko tufafi.

Eh ƙwarai ina iya tsalle da igiya. Domin tsalle da igiya yana da matuƙar alfanu sosai ga lafiya. Yana ƙara lafiya na ƙafafu da kuma ƙoƙari wajen rage kitse da ke jikin mutum. Domin yawan tsalle-tsalle da motsa jiki yakan sa mutum ya rage kitse ko tunbi da ke tattare da shi. Wanda hakan kan rage illa ko haɗari na kamuwa da cututtuka na hawan jini ko kuma ciwon zuciya da ka iya zama barazanar ga rayuwa.

Eh, a kullum idan na yi hamma na kan rufe bakina domin faɗin “A’uzu billahi mina shaytanir rajim” domin haka addinin Musulunci ya karantar da mu mu kore shaiɗan lokacin yin hamma, wanda hakan, hakan yakan bamu kariya daga sharrinsa.

Eh, nakan yi amfani da ruwan rijiya wajen gudanar da lamura na yau da kullum a gida na. Domin ruwan rijiya yana ɗaya cikin, eh, hanyoyin da nake samun ruwa domin amfani na na yau da kullum. Domin kamar girki, eh, wanke tufafi, sha da kuma aikatau dai na gida na yau da kullum, ina kan yi amfani da ruwan rijiya.

Muna da adadin bokatai a gida sun kai kaman guda goma sha biyar zuwa ashirin domin amfanin yau da kullum. Wasu mukan adana ruwa a ciki, wasu mukan yi wanki da su, wasu mukan yi amfani na yau da kullum da su. Ko wanne da amfanin da ake amfani da shi a gidaje.

Na kan taimakawa mutane ta hanyar amfani da kuɗaɗen aljuhu na da nake samu daga wurin aiki ta hanyar ilmantar da al'umma, ta hanyar, eh, nemo wa al'umma naci gaba domin inganta rayuwarsu na yau da kullum. Wanda duka waɗannan hanyoyi ne wanda kan taɓa rayuwar al'umma kai tsaye domin inganta shi da kuma sauƙaƙa musu cikin dukkan lamuransu na yau da kullum.

Eh, a gaskiya ina son abinci mai yaji. Domin abinci mai yaji yana matuƙar bani sha'awa da kuma bani, eh, ƙayatar da ni domin na ci abinci. Ƙwaya ji ya kan ƙara mini son abinci ƙwarai da gaske.

Eh to a gaskiya ne babu abun da yake jin tsoro kamar duhu. Nakan ji tsoron duhu fiye da komai. Domin a duhu za a iya, babu abun da ba za a iya ma na cutawa ba. Isa nake tsoron duhu kwarai da gaske. Ina tsoron duhu domin a duhu za a iya cutar da kai.

Abubuwan da nake tuna ta, tunawa daga yarinta sune abokaina, yanayin mu'amala na da mutane, har yasa wasanni na yarinta, makaranti, da dai sauran ababe na tunatarwa na ban ƙayi da kuma ban sha'awa.

A dukkanin ƙarshen mako na wata bayan an mana albashi shine lokacin da nake zuwa kasuwa domin siyayya na kayan masarufi, sutura da kayan buƙata na yau da kullum. Bisa ga an yi albashi, haka mata na je na yi wa yan nan siyayya domin ci gaba da tafiyar da al'amura na gida na yau da kullum ba tare da gazawa ba. Ƙarshen mako na kowane wata shine lokaci da nake ganin ya fi dacewa da na je na yi siyayya domin ajiye abinci na wata kafin wani albashi ya zo.

Eh ina musafaha da mutane amma wani lokaci, wani lokaci nakan ƙi yin musafaha da mutane haka kawai domin ra'ayin kaina. Amma musafaha da mutane na nuna alamar girmamawa da mutunci da mutuntawa da kuma nuna kara maɗan adam a kullum.

Ƙwarai da gaske ina kuka idanuwana na hawaye matuƙa lokacin yankan albasa. Yankan albasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa idanuwana suke hawaye. Kwarai, shi ya sa idan ina samun wuri ban cika so na yanka albasa ba kuma inda ake yankan albasa bana zama a wannan wajen domin kiyaye yin hawaye daga idanuwana.

Eh, na iya amfani da kwamfuta. Ƙwarai ina amfani da kwamfuta yana daga cikin abubuwa na zamani. Domin lallai lallai a matsayina na ɗalibin ilimi, na yi iya kwamfuta domin zanen tarabawa da kuma ayyuka na makaranta na yau da kullum. Domin a yanzu komai ya koma amfani da kwamfuta.

Eh, ina yawan shan madara domin shan madara yakan yana da sinadarai masu ƙara lafiya na haƙora da kuma lafiya na jiki. Wanda rashin shan sa kan iya janyo rashin ƙarfi na haƙora da kuma lafiyarsu.

A gaskiya na fi son bikin yaye dalibai. Shi ne biki da ya fi ƙayatar da ni ƙwarai ainun. Domin akan gabatar da jawabai masu mahimmanci, masu ƙarfafa gwiwa kan neman ilimi da kuma ci gaban matasa. To bikin yaye dalibai yana daya daga cikin bukukuwan da suke na fi so da kuma suka fi ƙayatar da ni ainun.

Eh na iya kunna wuta na idan zan hura itace ko kuma gawayi domin amma idan lokacin hunturu yayi yana matuƙar bani wahala domin kunna wuta yana da matuƙar bahala lokacin huntu.

A gaskiya, abubuwan da nake don nishaɗi shine yawan kallon wasannin barkwanci na Hausa. Shine abun da nake yi domin nishaɗi da kuma ilmantarwa da faɗakarwa da kuma yada zaman lafiya da maslaha a cikin al'umma.

Babbar nasarar da muka samu a wurin aiki shine tabbatar da haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin ma'aikata. Wannan shine babban nasarar da muka samu, domin wannan shine gina fiɗi na nasarorin da ma'aikatarmu ke samu. A zaman lafiya da kyakkyawan mu'amala tsakanin ma'aikatanta.